Ni yadda nake bikin ranan haihuwa na in na tashi tun saura kwanaki. Zan je nene na ɗau hotuna, in na ɗau hotuna in zo sai na tura wa abokanai na sannan sai na wannan sitamin sitetus waye ai Instagram ai ta story da shi wani sa'in kuma wani shekaran kuma na kan iya gayyatan kowa da kowa ya zo shi a yanka kek, a ci abinci, a sarara, a more yadda ya kamata. Komai ba abu bayi ko ta yaya ma mukan ranan haihuwa ai ranan farin ciki ne ai. Muna yin murna sosai sosai yadda ya kamata.

In naje ana koke-koke ni ba ba yadda na iya ne shiru nake yi kawai de. In kunna waƙa abuna in ina da earpiece in ciro in saka in kuma bani da shi na yi haƙuri. Domin kuwa shi kuka mai kuka wani sa'in in kana ba shi haƙuri ma ko kana forcing nashi za ka jawo har ya yi abun da bai dace ba. To ni kawai shiru nake yi ko in sa earpiece in yi shiru, in yi ta jin waƙa na abuna.

Ni ban iya duba lambar QR ba. Shi lambar QR ɗin ni banma san me yake nufi ba gaskiya. Mene shi lambar QR ɗin? Kuma zan tambayi abokina Faruk anjima. Mene lambar QR yake nufi? Kuma me ake yi da lambar QR? Domin shi lambar QR yanzu yadda naga an tambaye ni nan dole na san yana da wani muhimmanci to zan yi ƙoƙari na san lambar QR.

Ni na isa na rubuta kashe kuɗina, in dai zan rubuta kashe kuɗina ai zan rubuta ajali na. Domin ko duk wanda yake rubuta kashe kuɗin shi wataran zai zo ya ga ya ɓatar da kuɗaɗe masu yawa yawan gaske. To haka zai iya sa ka haɗe ranka ka mutu. To ka gani kuma me zai sa na rubuta kashe kuɗi na? Ai kuɗi ai a kashe su kawai ai ɗin sun zo ai. Kawai shine maganin kuɗi ka. In dai sun zo kan a kashe su.

Ni a shagon ɗinki nake sannan kuma ina makaranta. To ka ga tun da ni ɗalibi ne, can kuma shagon ɗinki kuma, mai haɗin mu da wani yunifom. Ai ba ruwan mu da yunifom, ko da kayan bacci na na tashi tafiya nake shago na. Ba ruwa na abu na da wani yunifom wani waye wani wanke yunifom wani ba ruwa na da saka yunifom ni.

Idanun mu launin shi shine fari ne sannan kuma a tsakiya akwai ɗigon baƙi a ciki. Shi ne launin idanu. Amma ni na fi, ni nawa sun ɗanyi baƙi, ya ɗanye ɗan kaman ash kaɗan to ni kuma bana so baya burge ni. Ni na fi son naga wanda nashi baƙi ne wuluk farin ma fari ne fad irin wannan kyau yake min sosai.

Eh lallai ina biyan kuɗi a waya. In na je na saya abu nakan iya tura musu kuɗin da waya ta Opay na ko kuma wani banki na na GTBank haka ko wani banki hakan nan. Duka ina iya tura kuɗi ta su. Domin kuwa tura kuɗi a waya abu ne mai sauƙin gaske. Ba ruwan ka da wani neman canji wani waye waye. Iya adadin kuɗin mutum na abunshi da ka saya, iya adadin kuɗin da za ka tura mashi a waya.

Ni abun da nake yi don nishaɗi suna da yawa. Kaga kamar kallon ball yana ban nishaɗi, wasa da abokai yana ban nishaɗi, hira da mahaifiya yana ban nishaɗi. Abubuwa da yawa suna bani nishaɗi. Musamman ma ace hira wanda ya shafi hira da abokai. Kaga hira da abokanai yana, ai yana bani nishaɗi matuƙa sosai da sosai. Saboda ni abu a duniya ta ba wadda na fi so ma daga mahaifiya, baba sai nishaɗi. Ko ƴan gidan mu ba na son su kamar yadda nake son abokanaye na. Kuma abokanaye na su suke ban wannan nishaɗin. To kaga shi nishaɗi kuma shi ne yana ƙara lafiya ma nishaɗi matuƙa nishaɗi ba. Duk abun da zai faranta makarai ana son shi sosai da sosai. Yana ƙara lafiya, yana, yana daida amfani sosai. Malamai sukan faɗa, likitoci duka suna faɗa.

Ina bin ka'idojin aiki, ina girmama duk abun da ya shafi aikina sosai da sosai. Domin shi aiki ya fi komai a rayuwa, tunda ka ga ba abun da ya kai abinci ba, to ka ga a nan kuma nan kake zuwa ka samo abinci. Haka ai girmama shi ya zama dole. In har ba ka girmama ba aka kore ka agun aiki to me ina za ka yi? Ina za ka samo abinci? Ai ka ga asirinka ya tono. To ina bin ka'idojin aiki sosai da sosai.